Kana sanya agogo a hanu? Kana sa agogo a hannunka? Ni na son sa agogo a hannuna sosai. Tun lokacin da nake girma bana iya fita idan babu agogo a hannuna, sai dai inji kamar ban gama sa kaya a jikina ba. Duk lokacin da zan fita, sai in tabbatar cewa akwai agogo a hannuna. Na kuma sanya ta da kyau a hannuna na hagu saboda a hannun hagu ne nake sanya agogo. Wani lokaci kuma idan na manta da agogona a gida, ina tabbatar cewa a cikin jakana akwai wata agogo daban wadda idan na manta da wani a gida na iya sawa ko da ina hanya ne ko da ina nan a wurin da to ban san wane ne ya yi ƙa'idan sanya agogo a hannun hagu ba amma haka ni ma na yi girma na gani kowa a hannun hagu su ke sanya agogonsu. Sai dai kai ko ina ka koya sanya agogonka a hannun dama? Ba wanda zai tambaye ka amma kam ya daidai ina nan a daidai ce ne ka sanya agogonka a hannun hagu saboda haka ne kowa da kowa yake sawa. Idan ka koyi sa sanya agogonka a hannun dama za ka saba kuma idan ka saba ba za ka taɓa iya bari ba kuma idan ka saba sawa abu mai kyau ne mu riƙa sanya agogonmu a hannun hagu saboda haka mu ma muka tashi muka ga iyayenmu suna sanya agogonsu a hannun hagu. Hannun dama na da kyau haka ma hannun hagu na da kyau. Kawai dai ƙa'idar ne kawai da mutane suka yi mu ma muka tashi muka gani ana sanya agogo a hannun hagu ba dai hannun dama ba. Amma ko idan ka sanya a hannun dama babu wanda zai tambaye ka. A'a ba zunubi bane sanya agogo a hannun dama kuma ba wanda zai manta shi zunubi saboda ko hannun dama ko hannun hagu dukka Allah ne ya yi su kuma dukka suna da muhimmanci a wurin Allah.

Kuna da manufa na wata-wata? A gidanku ko a wajen aikinku kuna da manufa na wata-wata? Idan kuka fara sabuwar wata a cikin shekara, kuna fara da wata manufa ko dai guki kuna fara haka ne kawai. Mu kam a gidanmu muna da manufa na wata-wata. Duk watan da ta shigo sai mu sanya manufarmu, mu gaya wa juna manufarmu abin da ya kamata mu yi na watan. Haka duka mu zamu sa kai domin mu ga mun ci nasara da wannan manufan. A ƙarshe kuma, ƙarshen kowane wata sai mu sadu kuma mu, uh, kawo rahoton aikin da mun kayi, uh, watan da ta wuce. Mu gaya wa juna, uh, ko mun ci cigaba da da munafan data wuce. Haka muke yi wata-wata duk kowane shekara. A watan da ke gabatowa a wurin aikinmu, manufarmu shine mu samu targets ɗin mu. Mu samu akwai nambo, akwai number customer ɗaya ya kamata mu kai a cikin manufarmu kaman ɗari biyu da hamsin. Muna da wannan manufa a wurin aiki. Da haka dukanmu yanzu muna aiki ne wurjan-jan domin mu iya cika wannan manufan kafin wata ta ƙare. Wata kuma ta rage kwana huɗu ta ƙare amma mun ƙasƙanta cewa kafin kwana huɗun nan ta ƙare, za mu iya samun, uh, za mu iya samun mu cika. Idan muka ci gaba kuma a ƙarshen watan, za mu ba da manufa dukka a ƙarshen watan. Idan muka cika manufan nan kuma a wata mai zuwa sai mu nema wata manufa mu fara aiki a kai. A ganina duk, uh, wurin aiki ko gidan da ba shi da manufa ba su taɓa tafiya a ƙungiya ba. Ko me sai dai boye boye. Amma ni na gode domin na riga na wuce, uh, manufa. Na riga na cika manufa na na wannan wata. Da haka duk manufan kowane wata yana nan a rubuce saboda a riƙa dubawa ko mutum yana cikawa ko baya cikawa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Ko kin san abin da ke da muhimmanci sosai a cikin abokantakanki da abokananki? Menene kika fi so? Menene yana nan, eh, mafi muhimmanci a gunki a cikin abokantakanki da mutane? Ni, idan ina aboki da mutum, ina so, eh, a kulla dani. Ban son, mutum da zai manta ma da cewa, inan nan a raye. Sau daya, ko sau biyu a cikin sati? Ya ma kasa. Sau huɗu ko sau biyar a cikin sati a kira a waya, koko a ajiye sako, a duba ko mutum na nan lafiya, ko babu lafiya. Wannan na da muhimmanci sosai, a cikin abokantaka da mutane. Kuma ka zama, mai jin,

Kana ci da cokali ko da hanu? Idan ka samo abinci kana so ka ci, da cokali ka ke ci ko kana ci da hannu ne? Ni biye da irin abincin da zan ci ne. Idan abinci mai ruwa ruwa sai in ci da cokali ko kuma sai in sha da cokali ko da ludayi. Idan kuma shinkafa ne.